Eh ina amfani da kunne saboda in yi waya. Haka idan za ka yi waya sai ka ɗauki wayanka. In an kira ka ko abokinka daga wurin aiki sai ka ɗauki wayan, sai ka sa a kunne. A'a in ka ɗauki wayan bara haka sa kunne ba farko. Haka ka ɗauki wayan sai ka buɗe securityn ta, ka buɗe sai ka shiga wurin kira, sai ka sa, sai ka sa nombobin kira din. In kuma ba ka sa mun, ko ba ka da kati sai ka je shago ka siyo kati ko na ɗari biyar ko ɗari biyar ko na dubu daya sai ka sa a wayan. Sai ka ansa kira, sai ka kira, ka kira abokan ka ko na wurin aiki ko wani ya ma flashin yace ka kira shi ko ya maka message sai ka kira shi. To ya kamata kana kira saboda wani lokaci abun damuwa zaka samu ya same shi amma ba in da iya sai ya samu yaɗan kira ka kaɗan. To kai kuma da kana ɗan dama sai kaɗan kira ka ji yaya ne yanayin. To da kunne in ka yi idan ka ɗauki wayan sai ka sa a kunne, ka sa a kunnenka to wayan kunnenka zai yi wayan, zai yi wayan, zai yi wayan shi kenan. Ko me ya fahim, ya maganto amma ba da kunne biyu kuma ake ba. Idan an yi da kunne biyu to sai dai idan an yi amfani da bluetooth ko kuma da earpiece shine ake sawa kunne biyu amma ba haka ba da kunne ɗaya kaɗai yake aiki. Kunne ɗayan man na gefen wayan. In ka sa wani lokaci ma bara kana jin kara ba ma game mutumin yake faɗa ba sai ka sa a kunnenka ka mase sosai kafin nan za ka ji shi.

Ina bada ra'ayi daban daban aura aiki. Ga wani yanzu in aboki na ya zo shi daga gida ko ya zo shi da kawai, yace mu je mu, yace na nema aiki. Sai in kira shi, ince ka zo. Sai mu zo mu dauki bencin mu zauna. Sai in gaya mai ka'idojin aikin, ga aikin da ya kamata ka yi a wurin ga aikin da bai kamata ba. In ya amsa, ya aminta sai ka gaya mai kai farkon kuɗin da ake biyan ka ga shi nan. Garanin kuma ka rashi in zo ka samu girma ana biyan ka da ɗanya sai ya ce to shikenan. Sai zan-- sai washe gari sai kaje ka tambayi ogan ka. Ka ce mai oga ina da wani mutumin da zan kawo, in kawo shi na fara aiki a nan. Oga zai tambaya, a'a, yane aikin yaron lafin shi ka lawo kuma wana? Sai eh lafiyanshu shi kalau kuma zai iya aiki. Sai ka ce, sai ka ce yaron nan yana da ra'ayin aiki. To ka gani, ka kawo ra'ayinka akan aiki. Sai in kuna cikin aiki sai aka gina wurin da babu kyau. Sai ka samu oga sai ka ce a'a, ganan gurin bai kamata ce haka za a yi shi ba. Sai dai za a yi shi a can ta ɗan gefe. Sai to shikenan, karka damu karka damu za a yi, za a yi aikin yadda ya kamata. Yanda ka ba da ra'ayi haka za a yi aikin.

Kai maganan zama? So nake in zama wani attajiri mai kuɗi ɗan kasuwa ta yanda ko mai kuɗin duniya sai ya bani hanya saboda kuɗin nake so inyi mai kyau masu matuƙan yawa. Amma a rashin nonon uwa sai asha na kaka ne komai nake cewa to hakan nan kawai yanzu haka muna hakuri ne kawai da rayuwar nan. Muna ɗan turawa ba waiyan da muke so ba ne muka zama ba. Amma duk inda rabin da kowa yake so to zai yi wuyama a samu wani mutum wai talaka. Saboda kowa zai fi zama abin da yake so. Kowa zai zama abinci ba zai zama damuwa ba. Kuma kaya sutura duk zai zama yana available. Kowa yana so shi sa yana son zama mutum ɗan kasuwa mai kuɗi ta yanda zaka iya zagaye duniya duka kana hankalin ka kwance wai kana gambale kana ɗan cin kuɗinka hankalin ka a kwance sun zama. Amma yan zu haka ina makaranta ne. Wannan makarantar da nake yi makarantar koyon abun lafiya ne. Kuma kalan makarantar can ba kowa bane zai iyaba saboda abun akwai hauka kai sai ka yi karatu sosai, sosai, sosai. Kafin nan ka zo ka samu aiki in ka yi interview an tattaɓa ka, ka zama normal e an san lafiyan ka ƙalau kafin nan sai ka fara aiki. To in ka yi aiki haka za ka iya zama abun da kake so. In ka zama haka za ma ko mai kyau lafiya ko, eh ƙwallon ball ko mai bugawa duk ɗaya ne. Amma me lafiya duk ana zuwa nan saboda exercise ne. Ina so in zama mutum nagari.

Malami kuma, ni na so malami ne na ci gaba. Na so malamin makaranta da me koyar da mutane, da ya yi ma yara jawabi ta hanyar yara za su gane. Shi ne malamin da na fi so. Kalan malamai masu adalci da aminci. Ta yanda da ko abu ya same ka, sun sani kuma ba su durka kullum. Malaman da za su maka abu a cikin kwanciyar hankali, ba tare da tashin hankali ba. Kalan malamai ne na fi so. Na ga shi ne tambayar da kuke yi.

Ina son ziyarar wurare da yawa kamar su Mexico, Japan da Afghanistan. Wuraren shaƙatawa da inda mutum zai je ya ji daɗin rayuwa ba wai inda za a je kawai jos ana wasa irin yara su yi yawa wurin ba a. Inda abu ana abun manya wanda hankali zai kama shine wuraren da mutum ya fi son ziyara.

Ina magana da abokan ciniki ta hanyoyi da yawa wani lokaci a waya. Idan na je ni, sai in je bodaru in je in siyo waya, in sa sim a ciki, sai in buɗe wayan, sai in sa waya na, sai in kira abokin cinikin. Ya akwai kasuwancin da nake so muyi amma kuɗin ba da yawa ba to zamu yi ace za mu haɗu a wani wuri sai muyi kasuwanci sai muyi ciniki. To duk hakan ɗaya ne daga cikin maganganun da ake yi da abokan ciniki. Duk da hakamma bawai nace abokin ciniki ne mutanen da za ka zo kuyi kasuwanci. Za kuyi kasuwanci sai bayan kun yi kasuwanci za ka samu riba a kai. To riban da za ka samu nan shine za ka iya ƙara jari da shi ko kuma ka yi wani abun da zai maka amfani. Amma ciniki abokin ciniki magana ake da sunan mutunci da lumana saboda a samu a cimma buri.

Eh ina rufe bakina wani lokaci idan ina hamma, wani lokaci kuma bana rufe bakina saboda hamma abu ne wanda yake zoma mutum. Baza ka ma san ya zoba sai daka ji kawai mutum ya buɗe baki sai yayi hamma sai bakinsa ya buɗu. To yawanci da mutum ya yi hamma yawanci bakinsa a buɗe wasu kuma bakinsa a rufe. Amma akwai wani mutum da muke yawa da shi kullum idan zai yi shu yana rufe bakinshi. To sai inal rasa ya yake yi, sai na tambaye shi yaya ake a rufe baki idan ana hamma? Sai ya ce mun ai abun ba wai yana da sauki bane. Sai na je na koyo shi ne na tambaye shi a ina zan koyo? Wai sai na je wani makaranta ne a wani gari a cikin Kano. Sai na ce mai to shikenan bari na je ni makarantar. Na kama na je ni har makarantar na je na tambaye su yaya ake yin hamma? Suka ce mun wai sai na koyo na shekara. Ce maganar shekara ɗaya kamar ba wai ya taso ba. Ni ba zan iya koyon hamma kaɗai in rufe baki saboda har shekara ɗaya ba. Sai suka ce to yanzu ya zan yi? Ce ni zan iya haƙura. Sai suka ce a'a su suna so in yi. Sai suka ce to za su rage mun zuwa wata shida. Sai na ce a wata shida shima ya mun yawa ni ban da lokaci in yayi a wata ɗaya. Sai suka ce mun zan koya a wata ɗaya amma ba wai zan iya gamawa shi bane. Sai na ce to shikenan nawa ne kuɗin? Suka ce dubu uku ko wane rana, zaka koyi hamma. Na ce ni ba zan iya biya dubu uku ba saboda in koyi hamma bakina a rufe. Dole ne a bar ni kawai na yi in taɓuda bakina. Suka ce to ai ciniki wai dubu biyu da ɗari biyar. Na ce a'a. Na ce ni sai dai in ba su hamsin hamsin sai suka ka ƙi. Sai dai in tafi haka na ɓata kuɗin mota na, na dawo daga cikin garin na zo ni na cigaba da hamma na baki na a rufe. Sai na ce to shi ya koya mun mana da cike shi ya iya bakinsa a rufe. Sai ya ce yanzu zai koya mun amma sai na siyo mai abinci da kaza in kawo mashi gida kafin ya koya mun hamma baki na a rufe. Na ce to shikenan. Sai mun sai sai ba dau sai na fita na je wani babban kasuwa na je na siyo kaza na ce mai su su yanka mun a wurin. Sai suka yanka mun suka figa ko min sai suka dawo sai na ajiye a gida. Na ajiye sai na sai na soya mishi sai na ce bari in je wurin mutumin da ya ce zai koya mun hamma baki na a rufe. Sai na ce to shikenan. Sai na karɓi sai na karɓi naman na ce an gama soya mun sai na zo na ba shi. Sai ya ce to yanzu kawai in zan yi waye waye sai na fara mun koya mun hamma baki na a rufe. Amma ni yawanci idan ina hamma baki na a rufe nake yi.

A'a ni bana son wurare masu hayaniya. Ni kalan mutum ne da ni na fi so kawai yawanci in zauna a gida in sha hutu na hankali na kwance. Amma wuri mai hayaniya bana so. Kwanakin nan idan za a je wurin biki, za a ce min wai in zo mu je sai ni kuma inmun je sai ni bana son wani. Yauma haka muka je ƙwallon wasan ƙwallon ƙafa muka je muka kalla amma wurin da hayaniya sosai. To an yi na farko na biyu ban jira an ƙarasa bama kawai sai na dawo saboda ni bana son wuri mai hayaniya. Idan na ji hayaniya a wuri to gaskiya zaina zai ɓace bana son yi. Shiyasa nafi so in zauna a gida hankali a kwance. Wurare masu hayaniya ba kowa bane yake son zuwa. Waɗanda suke son zuwa, zaka samu suna da surutu da yawa. To surutunsu nan shine yake jawo hayaniyan to ni kuma bana so. Shiyasa ya fiya mun inta zama a gida hankali na kwance. Na zauna a gida to zai fi mun.

Eh waya na, ni in na fahimci tambayan ku nan kuna tambaya ne akan yanda za a sata a oto ta yanda idan waya na ya ji yakalli guri mai haske sai ya sai ya kara haske saboda in samu in kalli scrin wayan da kyau. Idan kuma waya na ya yakalli wuri mai duhu sai sai ya ƙara mun haske. In ya kalli wurin yayi haske ta yanda bazan ga wayan ba sai wannan. Idan ya kalli kuma hasken yayi yawa kuma ina cikin duhu zai iya ɓata mun ido to sai in rage hasken ta yanda hasken zai mun daidai. Wani lokaci ina yi wani lokaci kuma bana yi. Amma mafi yawanci idan zan buga gem to sai in cire shi sai in sa hasken da nake so. Amma in zan fita ko cikin unguwa haka ko zan je ni makaranta ko zan je ma wani guri hakan nan to ina kullewa ina buɗewa saboda na daidaita haske saboda kar yayi zo yana jawo min ciwo a ido. Idan baka kunna ba wani lokaci idan kana duhu toh kuma haske ya koya waje toh za ka ga yanzu zai buɗe maka da buɗu hasken yayi yawa. Toh in hasken yayi yawa idonka zai zo ya samu matsala ta yanda bazaka samu samu kazo yana ciwo idan yayi ciwo kuma sai kaje ka nemi likita. Likita kuma in kuna zaune zai iya maka bayani ya ce ma. Toh yanzu haka dai abun babban abun da za a yi shine a je a a je a nemi wannan gilashin ido wato tabarau. Za a nemi tabarau ne wanda zai sa a idonka ta yanda ko haske in yayi ma yawa zai ta rage wa. To idan idan kuma ba ne ma da wuri ba idonka zai zai fara ma ciwo ciwo yanda zai zo shi har ya zama ya saba da ciwon. Ta yanda in kana kallon abu in kana kallon kaman kana karatu a waya ko kana karatu in kana karatu a waya ko a laptop to idon ka zai ta ruwa ruwa hakan nan zaka ji hawaye yana idonka na ma zafi ko kuma za ka ji kaman an wasa ma yashi a ido ko kana karatu ba zaka ma iya kallon abu daga nesa ba kaman kana nun karatu hakan nan ba zaka iya kallon shi daga nesa ba zaka na ji yana ma wani hazo hazo hakan nan shine babban matsala. Amma in ba haka ba, daidaita wutan hasken waya yana da matuƙar amfani saboda in hasken nan bai yi ba zai iya ɓata maka ido gabaɗaya. Idan ka nemi idan ka nemi tabarau kasa to shi shi da kanshi tabaron nan zai na daidaita hasken hasken da idonka zai na ɗauka ko wanda ake saitawa. To hasken da idonka zai ɗauka shi ne wanda zaka ɗan kalli irin wayanka hakan nan. Toh in kana kallon irin wayanka to ya fi maka daidai kenan. Amma in ba haka ba kan hasken waya ba kullum ne nake daidaitawa ba ni ina kunna wa tana daidaitawa da kanta akwai amma akwai wayoyin da basu iya daidaitawa da kansu. Kalan wani irin London use ɗinnan wanda su wayan an taɓa amfani da su a ƙasashen waje sai aka dawo da shi nan sai aka ce wai za'a siyar. To kalan wancan ni ni shi yawanci baya wannan yana yana baya daidaita haske da kansa yana yin wani iri iri hakan nan. Shi yasa daidaita haske nake saitawa kuma na wa na waya na yana aiki saboda waya na ba irin wancan wanda aka taɓa amfani da su a ƙasashen waje wajen nan ba ne.

A'a ni bana yawancin rike lema a lokacin ruwa, saboda ba, ni ba kullum bane idan ana ruwan sama bana fita. In ya kama kuma za a fita to akwai wani irin ledar, rigan ledar ruwa wanda kamfani suke aiki dashi to irin shi nake nema sai in ɗauka sai in sa a jikina. Dan na sa to zai lullube ni ta yanda ruwa ba zai dake ni ba sai in fita. Amma idan na ɗauki lema wani lokaci idan akwai iska hakan nan to in iska ya yi ƙarfi zai iya jan lemon ya fita a hannunka, zai fita ya fadi a hannuwan ta yanda ma ko ya shiga, inda baraka ya iya shiga ka ɗauko. Shiyasa ni bana son rike lema a lokacin da ake ruwa. Na fi so in rike, in rike wannan, ehm riga na, in rike rigar ledan ruwa, rigar ledan ruwa irin wanda kamfani suke aiki dashi saboda su suna aiki da shi ne kamfani ta yanda ko wani sinadari in yi zuba kar ya taba jikin su. To mu kuma mukan siya irin shi an ce ba'an siyarwa kyauta a ƙera ba amma mutanen mu na nan ana siyarwa ne. To in mun siya, in ana ruwan sama sai mu sa a jikin mu, mun fita ruwa ba zai duke mun ba fuskar mu ne kawai sai maybe ƙafan mu wani lokaci amma jikin mu ko ina a rufe. Amman idan daga, idan kaga alamu kamar ruwa za yi ruwan sama haka sai ka ɗauki lemon, sai ka ɗauki ledan ka sa a aljihun ka shi abun in ka lankwasa shi sosai zai iya shiga aljihun mutum. To in ka sa a aljihu sai ka fita da shi. Idan ka fita sai ka je ka kai tayawo da shi ta yanda idan ruwan ya sauko a kowane lokaci zaka iya sa ledan a jikin ka. Shi inka sa ruwa ba zai taɓa ka ba amma lema kuma abu me nauyi ta yanda bai iya shiga aljihun mutum ba. Shiyasa ba kowanne bane yake rike lema a lokacin ruwa ba. Shiyasa yawanci suke ake amfani da leda.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Kuɗi wani lokaci a cikin bankunan waya. A cikin bankuna, bankunan munanan Najeriya, akwai su First Bank, su FCMB, First City Monument Bank. To da bankunan muke amfani sai muna sa kuɗi mu tura wa mutum. Yanzu in mutum ya kira mu, yace yana bukatan kuɗi ko kuma za mu biya wani kuɗinsa da muka karɓi bashi, sai mu yi amfani da bankin mu ɗauki wayar mu, mu shiga cikin waya akwai wurin da ake turawa, sai mu tura wa mutum kuɗi ta waya. Wani lokaci kuma amma akwai wani sabon wannan inda aka kawo, sabon wannan da aka kawo na tura kuɗi. Shi yana nan kamar game ne na waya amma shi application ne. Idan ka shiga sai ka ɗanna kanshi zai nun daka iyayin register ka sa kominka a kai. To in ka buɗe shi za ka iya sa kuɗinka. Kuɗinka yana na lafiyar shi ƙalau. Amma kwana kwanan nan an zo an kawo wani tsari ta yanda wai sai ka yi wannan. Za ka buɗe, in ka buɗe bankin za ka, idan za a tura ma kuɗi, in kuɗin ya kai dubu goma to za a cire naira hamsin. Idan kuɗin kuma bai kai dubu goma ba za a cire ma naira, ba za a cire komai ba, ba za a bar maka haka. Shiya sa a wayon da ake yi in za a tura sai ana tura dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara a cire naira ɗaya saboda kar a cire naira hamsin.

Ni ina farkawa kullum karfe bakwai ko takwas. Amma wata rana ina farkawa karfe shida saboda makaranta. Idan zan je makaranta ina tashi kamar in karfe shida ko biyar saboda in tashi in hura wuta, sai in dafa abinci. Inna dafa abinci, inna ci sai in tafi wurin makaranta. Wani lokaci kuma idan ban da makaranta ina tashi da latti sosai kamar karfe takwas ko tara. Wani lokaci har goma har sha biyu. Idan za mu je cocinmu muyi wani abu to saimu tashi kusan karfe goma sha wani abu nake tashi daga bacci. Idan mun je, da mu je mu karfe, karfe tara na dare sai mu jira har karfe goma ko sha biyu haka har mu kwana idon mu biyu, idon mu biyu namu kwana. To immun kwana haka abun da safiyar in kazo zaka ji bacci sosai. To baccin nan dole ne mutum kuma sai yayi. Sai sa don, don zaka tashi kafin ka tashi sai ka ga ka kai karfe wani uku. Kai bara kama san ka kai karfe goma ba ma tashin safe. Amma ka ga idan akwai wahala sosai idan ka biyu baka yi bacci ba ka kwana kuma ka zoka ka tashi karfe nawa ne? Na ce a karfe shida bai rayu ba. Sai sa ake sawara ran juma'a. Ran Asabar in ka tashi zaka ta kwanciya. Amma indan wannan ne bana zuwa yawanci ranan, ranan Juma'a ake yi sai a kwana ido biyu da safe in ka yi ta bacci ba wanda zai takura ma. Amma in dai zaka je makaranta irin karfe shida hakan nan da safe to zaka kwanta karfe huɗu. Zaka kwanta karfe irin goma hakan nan ko tara na dare. To ni kuma idan zan je wani lokaci ina kai karfe sha biyu. Wani lokaci ma karfe biyu kafin nan nake yin bacci. Indai nayi bacci in tashi shida, baccin baya isa na sai ka gana tashi, idona kamar zai yi bacci kam bazai yi ba sai in fita.

Ina zuwa wurin aiki kowane safe, in na je da safe sai da yamma nake dawowa. To idan na fita wurin aiki, don kafin nan in huta ina kai kamar ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu. Ai ƙarfe biyu kai ko ƙarfe ɗaya nakan kai kafin nan in saye don huta. Saboda aiki idan ana aiki babu hutu za su samu matsala. Idan an yi aiki, an yi aiki an gaji sai ka zo ka samu abinci ka ci. In dan in dan ka zo hutawa in ka ci abinci za ka iya kwantawa minti ashirin talatin sai ka kwanta. In ka tashi sai ka cigaba da aiki.

Eh ina iya hawan keke. Ina da keke guda ɗaya. Wani lokaci kuma bana hawan keke saboda ba kullum bane nake hawan keke. Keke yana ƙara wa mutum ƙarfin ƙafa. Shiya sa ni in na yi kuma yana sa gajiya. Ka gaji sosai kuma zai iya jawo rashin lafiya. Shi sa ni bana son hawan keke kullum. Ina da keke guda biyu, ɗaya guda uku. Ɗaya na ƙani na, biyu na wa. Sai na zo na bashi na biyun sai na shi ya zama biyu. Ɗayan ƙaramin kuma ta mishi ƙarami sai yazo ya aje. To yanzu na biyun ma ya aje shine muka ɗeba muka je muka sayar da kekunan. Yanzu guda ɗayan keken yana ajiye a ɗaki, yana ajiye. Shi guda ɗayan nan ma kwanan nan yaya na ya ce zai gyara zai na zuwa wurin aiki da shi saboda, saboda kuɗin mashin yana tsada da yawa. In za ka hau mashin daga nan zuwa wurin aiki to akwai, akwai tsada. Shiya sa ana ɗan yi saboda a tanadi a kalato kuɗin ana tarawa. Ba wai ana wannan ba. Shiya sa yana so ya gyara keken. Idan ya gyara keken abin zai zamo mishi da sauƙi ta yanda, ta yanda ba zai sha wuya ba. Zai yi wannan kawai zai hau keken ya je shi wurin aiki ba sai ya biya kuɗin mashin ba. Ni yanzu ni makaranta nake zuwa kuma ni makaranta ina zuwa ba wai ina zuwa da mashin bane. Ba wai ina zuwa da keke ba. Wani lokaci ina hawan mashin ne in biya kuɗi a kai ni. In ban da kuɗi kuma sai in fasa. Yanzu ha kama keken ya ɓaci, ya ci tif da taya ya ɓaci na keken. Shine yanzu an ajiye shi. Amma kwanan kwanan nan za su zo a gyara shi. In an gyara za a ta hawa saboda haka ni na iya hawan keke. Ina da keke guda biyu. Zan iya hawan keke na in na gyara ita zuwa duk inda nake so da shi.

Ina kula da gashina. Wannan tambayan nakun kun yi Hausan kamar mu, mu muna da yawa ne. Yanda ake tambayan shi ne, ya ka ke kula da gashin ka? Shi ne ni mutum ɗaya ke nan namiji. In mace ne kuma za a ce, ya kike kula da gashin ki. Yanda nake kula da gashina shine kullum ina wanke wa, sai in sa, sai in sa mai in sa komai sai in wanke kayin da kyau. Na yi sai in nemi matacin kai sai in tace kayina da shi. Na yi sai in, in ɗan shafa mai. Idan na shiga wanka zan sa sabulu a kai. In wanke, in wanke idan kuma gashin ya yi yawa zan jira ne sai yayi, sai yayi datti. Idan, idan na sa sabulu zan jira sai ya ɗan yi, ɗan jima sai, sai in wanke sai dattin ya fita. Idan kuma ina so yayi suman ya kwanta, gashina ya kwanta da kyau sai in nemi, eh, ozone wani mai ne na mata wanda suke aiki da shi in sun sa sai suman su ya kwanta, gashin su ya kwanta. To ni kuma ni sai in sa kaɗan a kaina. Idan ka sa kabari a kanka ya jima to zai iya ƙona maka kai, ya haɗa da fatan kanka ya ƙona ko kuma ya sa gashin ka yayi baki, yayi ja kai. Gashin ka zai iya yin ja a madadin baki. To ka ga shi ya sa idan ka shafa idan ka ji ya ɗan minti kaɗan kamar zai fara ma zafi sai ka wanke, ka wawwanke shi shi kenan.

Sarkake gidan mu kuma magana ku ke, in sarkake wa ne to ana yi kullum da safe da kuma da rana da kuma da yamma ana yin addu'a saboda sarkake gidan. Amma maganan tsaftace gidan kuma ana shara kullum zaka ɗauki tsintsiya ka share falo, ka share cikin ɗaki, ka share kome har da darduman ɗaki za ka share. In ka gama sharewa sai ka ɗauko ruwa da ɗan tsumma da ɗan jikakke. Idan akwai wuri masu ƙura sai ka gogge. Idan ka gama gogewa heka nemi busasshen tsumma ka goge gidan to gidan zai tsaftace tsaf tsaf, ta yanda zai yi kyau. Idan baƙo yazo bara kuji kunya ba. Wani lokaci kuma idan za ka tsarkake gidan za ka nemi tsintsiya ka goge saman, saman cikin kansilin za ka goge shi, ka goge kujerun ka duka sai gidan za ka ga ya tsaftace ya yi kyau.

Eh ni na fi son zama saboda tsayuwa abu ne wanda idan ka yi ka jima za ka iya ga jiya. Shiyasa ni na fi son zama, tsayuwa kuma ya wanci idan kaga mutum yatsaya ya jima toh bai samu wurin zama bane ko kuma ance kar ya zauna ko saboda laifi ko kuma mutane sojoji wanda suke wurin aiki a bakin aiki idan an ce maka tsaya a kofa kana buɗe wa masu gidanka kofa to ba za ka zauna ba. Za ka tsaya ne a tsaye duk wanda ya zo sai ka sara mai sai ka buɗe ƙofa kai kana tsaye ba za ka taɓa ka zauna ba. Ko idan kana gadin mutum kana bin sa baya idan ya zauna za ka tsaya ne kai sai ka yi takallon mutane, ka yi takallo duk wanda ya yi alamin abin zargi sai ka samu ka kare maigidanka daga shi. Amma ni na fi son zama sai sa ba kowane lokaci ba ne ake samun daman yin zama ba. Wani lokaci kana so ka zauna amma babu kujerar zama to kaga dole ka tsaya a tsaye. Wani lokaci kuma ra'ayi ne ka ga mutum yana tsaye amma ga wurin zama kuma yake zauna saboda ra'ayi. Wani lokaci kuma mutum yana zaune amman ga wurin tsayuwa kuma amman ra'ayinsa yaƙi yace wai shi wannan shiyasa ni na fi son zama ba tsayuwa ba.

Ice cream ina so ice cream wani iri mai sanyi wanda yana nan da cakulet ko kuma wanda yana nan da madara. To akwai mai cakulet, mai cakulet yana nan baƙi saboda yawancin mutane suna son mai cakulet. Amma ni bana son kalan ice cream ɗin can, na fi son irin mai ɗan madara, madarar da ɗan ruwa ruwa hakan nan. Ana sayarwa a ostrich ko a wurin shaƙatawa, za ka kalla ana sayarwa. To yawanci idan ka karɓa za ka je ka siya ka sha hankalin ka a kwance. Idan ka fita shaƙatawa to ya fi daɗi. Amman inde ba haka ba, za ka iya siya daga wurin sai ka kawo gida ka zo ka zauna ka sha. Amma me wannan wanda ya fi daɗi shine wanda ya gamshe ni shine mai daɗi shine mai madara. Idan kana shan mai madara yana bada daɗi mai kyau ta yanda mutum zai ji daɗi har yace kuɗinsa bai yi asaraba. Zaka ce ka ci kuɗinka da kyau kana murna.

Ina zuwa shaguna da dama, kaman shagon siyan kayan miya, shagon siyan kaya da shagon siyar da kayan koli. Amma ni na fi son zuwa shagon siyar da kayan provision ta yanda komai za ka samu a wurin, ko su shinkafa, sabulu, manja, manja, man gyaɗa, su koyi, su iloka, su biredi, su biskit duk za ka samu a wurin. Za ka samu har da abun wuta, su onga, maggi da kori za ka samu da su drinks, su superchita. Fanta duk za ka samu a wurin. Shi ya sa na fi son zuwa shagon saboda akwai abubuwan siya. Da yawa wanda za ka sha ko ka ci hankalin ka a kwance ko wanda za ka karɓa ka zo kai aiki da shi a gida kaman su indomi ko man gyaɗa, indomi ko taliya ko shinkafa ko yake. Su ana karɓa ne a zo a dafa a gida. Amman ni kuma na fi son kalan shagon can saboda kalan abubuwan nan. Amma sauran shagon kaya ba kullum ne ake zuwa ba. Wani lokaci za a je da safe, wani lokaci za a je da rana, wani lokaci kuma idan sai kana da kuɗi za ka je ka wurin. Idan ka je ka, sai ka je kai magana sai a siyar ma shikenan ba abin da zai same ka. Amman ba kullum bane ake siyan kaya kaman yanda kullum ake siya abinci. Dole ne mutum sai ya siya abinci ya ci kafin nan ya samu ƙoshi yai lafiya har ya samu yai aiki. Amma ka ga kaya kuma idan za ka iya sawa yau da gobe amma abinci in ka ci sau ɗaya kuma sai dai a nemi wani. Shi yasa na fi son zuwa shagon masu sai da abinci hakan nan kayan abinci.

Ni na fi son alkalami saboda fensir abu ne wanda ake yi amfani da shi a makarantar boko ake aiki da shi. Sai don an ɗauko ana hadawa ne da katako da kuma bakin cakul ake haɗawa da shi. Sai ban san ya ake wasu haradun su na dari sai a sa a ciki to da fensir ɗin ake aiki. To ni biro kuma ni na fi son aiki da biro ba alkalami ba. Alkalami kuma yawanci na karatun Arabiya ne da islamiya. Ni kuma wanda nake aiki da shi na makarantar boko. Idan kai yaro ne daga aji ɗaya zuwa biyar ko huɗu za ka na amfani da fensir ne dole saboda idan ka yi kuskure, ka yi rubutu za ka iya goge. Amma idan ka ƙara aji, ka kai aji biyar shida zuwa babban jami'a za ka na aiki da biro saboda haka da biro ake aiki. To idan kayi amfani da biro nan za ka ga shi idan kayi amfani da shi ba a gogewa. Abin da ake sa fa fahimta nan shine idan kana yaro idan ka yi kuskure za ka iya goge wa. Amma idan ka zo ka girma idan kayi kuskure to ba lalle ne ka iya goge shi ba saboda ka riga da ka girma kuma kuskuren nan ya zauna. Sai sa ni na fi son amfani yanzu da biro. A lokacin nan yanzu ba'a karɓan fensiri a makaranta saboda ni na wuce level ɗin fensir sai amfani da biro. Alkalami kuma a gurun karatun islamiya ake aiki da shi.

Ina amfani da apps in Facebook ko kuma WhatsApp ko kuma Instagram. Amma yawanci nafi shiga WhatsApp. Idan na shiga WhatsApp, zan yi chatting da abokanaina, zan yi maganganu da su, zamuyi hira da su. Amman kuma ƙaga wani lokaci kuma zan shiga, yawanci ina shiga application din game dina. Ina da wani application din game da suna DLS, Dream League Soccer. To shi game din na ball ne hakanan. Idan kana yi gaskiya game din akwai nishaɗi da yanda kullum sai na shiga ne kullum ban san meyisa ba. Abin yariga da ya aure ne sai yanda nake shiga kullum. Ko banyi niyan shiga ba, daka ga kawai na ɗauki wayana, sai in rasa abun yi sai in kunna data. Abin kuma yana aiki da data amma baya cin data sosai. Amman kuma yana cin caji. Shi yana cin caji baya cin data. Amma in na shiga TikTok kuma shi baya cin caji amma yana cin data. To kunga abun ya rabu ke nan. Shi yasa ni nafison aiki da WhatsApp. WhatsApp kuma baya cin caji baya cin data. Facebook ma haka baya cin caji baya cin data. Ni kawai ina amfani da apps din WhatsApp yawanci in yazo sai game din yana Dream League sai Facebook sai ah sai TikTok kai kafin nan Instagram sai Facebook. Facebook in yawanci idan na buɗe ana yawan rufewa. Shi yasa ni bana aiki da shi sosai. Amma yanzu na buɗe sabo wanda zan yi ta aiki da shi. Yanzu haka ma ina aiki da shi amma ba kullum ba. Wani lokaci in na shiga sai in duba abokaina muɗan yi chatting sai in fita. Shi ke nan.

Ina share gida sau ɗaya da safe. In rana yayi sai in ƙara sharewa sau ɗaya, ya tashi biyu kenan ba. Sai in dare yayi sai in ƙara sharewa sau ɗaya, ya tashi uku. Ina share gida sau uku a rana. Amma wani lokaci ina sharewa sau biyu. Idan na share da safe saida yamma in sake sharewa saboda gidan ya zamana a tsaftace. Wani lokaci kuma idan gidan baiyi datti ba to inna share sau ɗaya inna ga baiyi datti ba sai in bari saboda babu datti a gidan. Amma shara kuma wasu kuma kafin nan kaga sunyi shara sai sun juma suyi wani sati ɗaya, biyu hakanan suna shara kafin nan suzo su siyi shara. Ina sharan gida wani lokaci idan na yi sai in share harda folo, in haɗa da ɗakin mu in share. Wani lokaci kuma in haɗa da cikin ɗaki duka in share. Amma ba kullum bane ake shara sai lokacin da anga gida yayi datti tukuna kafin na sai kaga an fara shara. To, kalan wancan sharan ba wai kowa ne yake soba. Ana shara ne bisa ga yanayin dattin gidan. Idan gidanku yayi datti, ya kamata kana sharewa. Bawai dole bane amma ya kamata ne. Idan kana shara to yana da ƙyau. Idan kuma baka yi to za'ace kai ƙazami ne kuma hakan ne bawai za'a ce bane saboda duk wanda bai, bai ya shara datti zai taru a gidansa. Idan datti ya taru to nan gaba kaɗan ƙwayen cututtuka zasu fara shigowa cikin gidan. Idan sun shigi sun girma wani lokaci in kayi kuskure kaɗan taɓa wani abu mai ɗan datti sai kazo kasa hannu a bakin to cutar zai kama ka. Ko irin baka sani ba iska ya ɗauko sai kaɗan shaƙa dattin ta hanci waƴansu kananun halittun datti in ka shaƙa ta hanci zai iya jawoma rashin lafiya. To, idan kayi rashin lafiyar nan dole ne kaje ka sami likita. Likita ya ɗan saits tura ka lab sai kaje aja jinin ka sai ama aja jinin ka aduba sai a baka abin da aka gani sai kazo ka nuna wa likita. Likita yace babu komai a nan sai ya ce kaje ka ama test ta hanci wanda irin cutar da ake iya ƙwasa ya hanci haka saika karbo sai azo a bude a duba hancin ka sai a gani ko akwai datti ko babu. Ko in an buɗe sai anyi test idan an ga cutar ya fara shiga sai a dawo dakai wurin likita sai likita ya duba ya ce baka shara kullum shiyasa. Shara ya kamata kana shara sau ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya kuma da yamma. To sai yace tun yanzu zan baka wani magani kaje kana sha sai ya turaka wurin famasi sai kaje ka karɓi magani kana sha saika dawo gida. Shikenan ya kamata ana shara kamar sau uku a rana haka.